Nafi so na samu ruwa mai sanyi a lokacin da nike bukatan abin sha. Sabida samun ruwa mai sanyi yana sa zuciya na tayi sanyi. Nakan ji daɗi a lokutan da naji ƙishi, bana bukatan wani kayan drinks ko wani abu. Nakan yi amfani ne da ruwan sanyi wanda yake wanke min magogaro na, ya sa zuciya na tayi sanyi. Nafi amfani da shi ne a duk lokutan da nike da bukatuwan a kayan sanyi. Ruwa mai sanyi yana bani dama da ganin cewan na samu, nayi abubuwa masu inganci da shi. Ruwa shi nafi so a kowane lokaci, ko a lokacin da naci abinci, ba abin da na fi bukata illa na samu ruwa mai sanyi. Sabida samun ruwa mai sanyi shi kan bani dama wurin magance dukkan wani ƙishi da wasu abubuwa da suke damuna. Shiyasa nake amfani da ruwa mai sanyi saboda shar ruwa mai sanyi shi yakan bani nagartaccen lafiya da samun kwanciyar hankali. A duk lokacin da na farka da safe, nakan yi amfani da ruwa mai sanyi domin magance ƙishi da suke tattare ni. Kuma nakan sha ruwa mai sanyi domin ƙara ma ƙodana lafiya ta hanyar samun ruwa. Tun da duk abubuwan da zan so nagama lisaffa, nafiso na sha lokacin da nike bukatan abin sha. Duk da dai ruwa ake yin su, tun da, tun da da ruwa ake yin su. Misali in nace drinks shima da ruwa akeyi. To sai dai bayan in nasha ruwan zan iya amfani da lemu ko abarba ko kuma gwanda ko mai, ko gwanda ko kankana. Saboda ya fi bada ni'ima wurin abin nan.